Eh to, na fi son hawa matakala ko lift. Gaskiya na fi son hawa lift, eh saboda in banda ku wa ke son wahala, ga sauki ya zo na rayuwa, sai ka bi matakala. In ka bi matakala za ka isa inda za ka je da ka je a jikinka amma kam in ka bi lift, zuuu cikin lokaci kaɗan ka kai.

Yaya nake son zama, nakan so in zauna ni kaɗai a guri kuma nakan so in zauna a gurin da bai da hayaniya wanda zan iya samun natsuwa sannan kuma na samu na yi tunanin duk wasu abubuwa da nake so ko kuma nake buƙata na rayuwa.

I to gaskiya gidan mu dai yana da ƙasa ne na zamani sannan kuma yana da gini ne na bulo da bulo ba irin ginin na ƙauye ba. Gininsa yana riƙe zafi kuma yana riƙe sanyi. In kana cikin wannan gini za ka yi farin ciki da shi sannan kuma ƙasar babu ita a ƙasa saboda an riga an yi kankare a ƙasan. To ssaidai ɗan dai ƙasan sama sama wanda ba za a rasa samu ba.

A lokacin da na fi so na rana, wato na fi son yamma saboda duk wani abu da za ka yi, ka ruga ka gamayi in yamma yayi ka dawo ka natsu, ka yi wanka sannan kuma ka tafi gurin shaƙatawa ko kuma ka samu daman da ka ke zama gida kana shaƙatawa da iyalanka.

Okay, so nawa nake ƙirga kayana gaskiya nakan jima ban ƙirga kayana ba, saboda ba ma wai na cika sa su bane. Sai sa nake jima ban ƙidaya su ba. Sannan kuma bani da wasu ma kaya da yawa. Na san yawan kayana tunda zaka samu nakan sanya su sannan kuma nakan jima ban yi ɗinki ba.

Eh, ina kan duba kalanda kullum kuwa ba dun komai ba saboda duba lokaci da kuma, cimma bururruka na da nake rubutawa a kullum da safe na abubuwan da nake son na yi a wannan rana. Nakan yi shi ne duk sanda na tashi daga bacci. In yau ashirin da biyu, zan sa ashirin da biyu, sai na jero abubuwan da nake bukatan yi.

A duk lokacin da na tashi da safe, abu na farko da nake yi shine zan yi sallah, zan yi ibada, in gode wa Ubangiji mai tsarki. Sannan zan dan motsa jikina na sa'o'i, na sa'o, na sa'o, na sa'i daya. Bayan na motsa jikina sai in dawo in watsa ruwan wanka. Sannan kuma in zauna in kwashe girki mai kyau. Bayan na gama kwasan girkin nan sai kuma na je na ci gaba da huɗɗo ɗina na yau da kullum.

Nakan iya gabatar da rahoto duk da dai ni ba ɗan jarida bane amma inna samu labarai nakan ba da rahoto a daidai lokacin da ake buƙatar su da kuma yanda ake so a fitar da waɗannan rahotanni. Yana kasance da labarin da ya shafi harka ta ƙwallo ko kuma labari da ta ɗauki harka ta wasanni ko kuma labarin da ta ɗauki harka na yau da kullum. Nakan yi wannan abu ne ba don komai ba dun dai kawai ina da sha'awar bada rahotanni. Hasali ma nakan kwaikwayi wasu shahararrun masu bada horo na yi yanda su ma suke gabatar da kansu.

Tabbas ina kallon inuwa na, saboda ita inuwa kakan san lokutan ibada in ya taso kakan kuma kwatanta lokacin agogo da wato ainihin inuwarka. In azahar ya zo ka kalla inuwarka zaka gan shi a bayinka. In ko la'asar ne zaka gan shi a gabanka. Wannan na nuna maka alamu ne na cewa yamma tayi. In ko da rana tsaka ne zaka gan shi yana tsakiyarka.

Tabbas ina son zama kusa da taga, musamman ma in ina cikin mota ko jirgi, saboda ko a gidana nakan zauna kusa da taga. Ba don komai ba saboda in dinga kallon abubuwan da suke wakana ta yau da kullum. Nakan ji daɗin kallo sosai saboda zaka ga zirga-zirgan al'umma da na kuma sauran abubuwa.

Nakan yi magana da abokan ciniki ne a duk lokacin da nake buƙatar siyayyar kaya ta hada-hada, ta rayuwa, ta yau da kullum. Nakan magana da su na ciniki, sannan kuma na cimma burin abin da nake buƙata. Ina musu magana cikin raha, cikin wasa, cikin dariya har ya kasance na samu sa'an samun abin da nake so.

Eh to gaskiya ni ma'abocin tafiya ne da sauri sosai. Ina tafiya da sauri kuma na kan yi shi ne a duk lokacin da nike bi kaɗai. Amma in ina, muna tafiya mu biyu ne, musamman inda mace ne to bana tafiya da sauri. Na kan yi tafiya a hankali, a hankali har na kai gurin da nake son kaiwa. In ko motsa jiki nake yi, shima zan iya tafiya da sauri, sauri, sauri, sauri har na cimma abin da nake so yin.

Eh to ni dai a tsakanin shinkafa da tuwo, na fi son tuwo saboda ni asalin Bahaushe ne sannan abincin da aka sanni da ita, ita ce tuwo. Na kan ci tuwo har tuwon shinkafa in same ta da miyar kuka, na jibge ta, na ci kuma yana da ƙara lafiya a jiki, yana sanya ma mutum kaifin ƙwaƙwalwa sannan kuma da kwantarwa da mutum hankali. Ita tuwo musamman ma ta masara in ka ci ta ba ƙaramin annashuwa ake samu ba.

A matsayina na wanda na taɓa yin shugabanci, jagorantar mutane abu ne da ke da matuƙar wahala. Sannan abu ne da yake buƙatan natsuwa, sannan kuma yake buƙatan haƙuri, sannan kuma yake buƙatan wasu abubuwan za a ɗauki mataki na gaggawa, sannan kuma yake buƙatan tunani mai zurfi. Za ka zauna, za ka yi lissafin yadda za ka tafiyar da mutane. Sannan kuma za ka fitar ka zauna ta hanyoyin da za ka bunkasa na samun kuɗaɗen shiga wa'inda za su saka shi shugabancinka yayi, wato ainihin armashi. Sannan kuma ka ƙaddamar da duk wasu ayyuka da ka ke son yi ma al'ummarka. Nakan zama mai saurare, na ji abubuwan da mutane suke buƙata, sai kuma na koma na zauna, na ga yadda zan fitar da su, na kuma sannan na kira abokan da suke bani shawara na mulki. Su ma mu ƙara zaunawa, mu tattauna akan wannan al'amura. In muka sami wannan al'amuran, muka fitar da hanyoyi, sai mai kora jawabi ya sanar wa al'umma da ga yadda za mu mun fito da tsari tsari ga kuma yadda za mu In abu ne na tashin hankali da ya haɗa da harkan da sai an ba al'umma tsaro, shi ma mu kan yi gaggawa a gurguje, mu je mu haɗo abin da za mu haɗa. Mu zo mu yi wa mutane abin da ya kamata. Shugabanci yana da wahala. Wata zubin a gabanka za a zage ka, wata zubin a yabe ka. Wata zubin ma duk abin da kake yi zai iya yakan zo da ƙalubale tu amma duk ba mu kalla wannan. Kai dai a ko da yaushe na tashi na kan kasance mutum mai tunanin cewa yau me zai ma al'ummane wanda za su ji daɗina a matsayina na shugaba. Su wannan suna ɗaya daga cikin ko in ce kaɗan daga cikin yadda nake jagorantar su. Ni bani da zafi, na kan jagorance su a cikin sauƙi sauƙi da kuma limana. Na kan yi hakan a duk lokacin da buƙatar shi ya taso. Shugabanci yana da wahala. Duk sanda ka tuna cewa za ka haɗu da Ubangiji mai girma akan yadda ka tafiyar da jagorancin al'ummarka, sai ya ƙara sa maka wani imani da tausayi da kuma tsoron Allah don ka ma mutane abin da ya kamata. Ya kasance ba ka zalince su ba. Dan ba na zalunci bare na cutar da su. Duk abin da zan yi na kan yi abu ne da zai kawo musu ci gaba na al'amuran yau da kullum.

Yes, wannan gaskiya ne. Wayar da nake rikewa tana daidaita haske da kanta don ta ƙara kare lafiyar idon mutum. Amma mafi akasari wata zubin kai ma za ka je ka saita shi daidai a yanda kake so. In ya yi yawa, zuwa wani lokaci, da kanshi yakan dawo ya saita kanshi, ya ma kanshi abin da yake so domin ya kare lafiyar idonka, kar ya cutar da kai, kar kuma ya sa maka abin da a gaba za kai da na sanin sa idonka kana kallon wannan wayar. Don.

A duk cikin kayan marmari da nake na sani, wadda na fi sha'awa a ciki, nake tunanin na fi so ita ce kankana. Kankana mukance mata uwar ruwa mai tarun arziki. Kankana tana da ruwa sosai a cikinta, sannan kuma takan ba ma jikin mutum ruwa, sannan kuma takan ba ma mutum lafiya. Ita kome a cikinta magani ne, ela ga ɓawarta, ga ƙwallayenta, ga ruwanta, ga ita kanta totur cikin kankanan da ake sha. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa nake matuƙar son kankana. A duk cikin kayan marmari, na fi sha'awar kankana. Kankana duniyar zaƙi, kankana duniya ce.

Wato duk lokacin da aka ce maka lokacin biyan albashi ya yi, rana ce ta farin ciki da annashuwa. Dan ko da ace ka ci bashin kuɗi, in dai aka ce albashin nan ya shigo hannunka, ka ji su dumus, ka kan samu wani farin ciki amma ba mai dawwamewa ba. Farin ciki na ɗan ƙalilan lokaci kafin ka zo ka raba kuɗin nan su tafi duk inda ya kamata. Ka biya masu bashi bashi, ka ba ma iyalai nasu, ka ba ma iyaye nasu, sannan ka ɗan tattara ɗan wani abu kaɗan da za ka yi domin hidima ta yau da kullum.

Eh tabbas, nakan saya kaya a yanar gizo, kayayyaki ma a kaya, a yanar gizo. Nakan siye su ne a duk lokacin da naga ina buƙatar wani abu sannan kuma hanya mafi sauƙi da zan same su shine yanar gizo. Sai na bi, na zaɓa, na cika form a online sannan kuma na biya a yanar gizo, a kawo mun abuna inda nake, in ɗauka na duba, nayi amfani da shi. Sai dai wata zubin akan samu akasari zan ga abu a yanar gizo mai girma sosai, bayan na umarci a kawo mun shi sai naga saɓanin ainihin abun da shi da kanshi na nema.

Eh tabbas, nakan rufe baki duk lokacin da nike hamma. A tarbiyyar gidan mu da kuma tarbiyyar addinin da nake yi ta musulunci, rufe baki in kana hamma sunna ne. Akasari ma sanda muke yara ce mana a kayi, in ka yi hamma ba ka rufe baki ba, shaiɗan yana fitsari a cikinsa. Wannan sai kaga mun sa hannu da ka yi hamma ko mutum bai rufe ba, za ka sa hannu ka rufe mashi. Wannan abu da aka gaya mana ya sa muna rufe bakin mu a kowane lokaci.

Ina yanke shawara a aiki ne tare da abokan aikina. Idan abu ya taso na gaggawa, za mu kira taro na gaggawa, mu zauna mu yanke shawarar. Idan kuma abu ya taso ta fanni na ne ni kaɗai, nakan zauna na yi tunani mai zurfi, na fitar da hanyoyin da zan sauya wannan abin da ake so a samu. Sannan kuma shi ma in na ga ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwa ta idan abu ya taso na gaggawa, za mu kira taro na gaggawa, mu zauna mu yanke wannan shawarar. Kafin na zo na zartar da abin da ake so a yi.

Yadda nake kula da gashin kaina ko ta jikina, in gashin kaina ne nakan yakan tsiro sosai kuma nakan yi aski a duk sati. Gemuna kuma nakan gyara shi a duk bayan kwana biyu zuwa kwana uku. Sannan kuma abin da ya haɗa da gashin da ke hammata da matsematse, nakan yi amfani da man da ake sawa yana tatse shi, yana cire shi a duk lokacin da ya fito ya taru a cikin jikina. Nakan yi haka aƙalla sau ɗaya a wata, wata zubin sau ɗaya a wata biyu.

Na iya busa tsaki, nakan kuma busa shi a duk lokacin da buƙatar sa ya taso. Nakan busa shi a lokacin da aka ɓata mun rai sannan kuma nakan burtsa shi a duk sanda aka faɗo wata magana mara daɗi da ta ɓata mun rai. Na fi busa shi ne duk sanda aka faɗi wani magana ko kuma aka ɓata mun rai sai na busa shi sai dai kawai gani na yi mtsss to da ka ji haka ka san cewa ran maza ya ɓaci.

Nakan sasanta rikici ne a yayin da na tsaya na saurari duka kalamai daga ɓangare biyu, daga ɓangaren masu rikicin. In na zauna da wannan na ji dalilansa na rikicin, sai na zauna da wancan na ji dalilansa na rikicin, sannan sai na fitar da sulhu a tsakaninsu. Wato ita sulhu alkhairi ce ba ƙar ta zata zuma ba. Abun da za mu sasanta su ne nan take sai na sasanta su. In wanda kuma sai an je an zauna ne an fahimtar da wannan ɓangaren sannan suma wancan ɓangaren a fahimtar da su sannan sai a kawo su akan teburin yarjejeniya da yafe wa juna. To da haka ne nake sasanta rikici sai na saurari duk wata matsala a ɓangare duka biyun kafin na zartar da hukuncina. Hakan kuma yakan zo da cikin sauƙi a samu maslaha cikin sauƙi da natsuwa da nishaɗi da kuma jin daɗi.

Eh to, gaskiya dangin mu extended family ne, wato babban family ne kuma da yawan mu mun taso ne a babban gida inda iyayen mu da yayyin su maza duka suke zaune a ciki. Wannan ya sa dangin mu ta fannin baba su dai ba su da yawa, su biyar ne a gurin iyayen su. Amma kuma jikoki mun kai kusan mu sittin da wani abu kuma duk mun taso a cikin wannan gida ne babban gida. Yakan sa ka san halayyar mutane sannan kuma ka san yadda za ka zauna da mutane. Saboda a ciki dole akwai mutanen kirki sannan kuma akwai na banza sannan kuma akwai tsaka-tsaki. Wannan abu ne da gaskiya yake da matuƙar daɗi idan ka taso a cikin gidan ku da dangin ku suke ciki.

Eh to, a gurin aikina, gaskiya nakan ci abinci. Akan ba mu abinci sau uku a rana. Mukan jibge shi ne a duk sanda aka ba mu. Wata zubin da safe a ba mu shayi da biredi da ƙwai. Da rana kuma bata wuce kaci tuwon teba, teba da tuwo sai dai miyan ne ake canjawa. Da yamma kuwa ai ba canji a ko da yaushe, shinkafan nan ita ce ake yi.

Eh, nakan je kasuwa ne a duk lokacin da nake buƙatan kayayyaki na abinci ko ko na sawa. In kayan abinci na su kai ƙasa, nakan je kasuwa. In kuma kayan abinci na ba su yi ƙasa ba, kayan sawa ne nake bukata sabbi, shi ma nakan tashi takanis ta Kano na tafi kasuwa. Wannan abu ne da nake yi sa ba ko da yaushe ba amma nakan yi sa jefijefi.

Ni a ma'aikacin soja ne, launin tawada da nake amfani da shi a matakin da nake na ranking wato captain. Na kan yi amfani da biro ne mai launin yanar gizo. Shine wanda aka yarda min da rubutu da ita. Saboda duk inda naje ko da banki ne ko wani guri, bana cikin kayan aiki. In suka bani tawada da ba kalan wannan ba, bana iya rubutu da ita, sai na fara sai in ji kai kamar ina karya doka ce ta aiki ta. Dole sai an nema mun launin nan wacce ke kama da launin yanar gizo, sai na yi amfani da ita domin biyan bukata. Tawada nan da nake kuma sha'awa ita ce baƙi wadda ita ce dama muka saba rubutun a jami'i kafin na zo na shiga wannan aikin soja. Amma har yanzu in zan yi rubutun da ya kama da Larabci, na kan yi amfani da shi tawada mai launin baƙi.

Nakan yi amfani da matashi ne guda ɗaya, shi ma mai laushin gaske duk da dai yanzu ya kasance ma laushin ya yi kasa. Amma nakan yi amfani da shi ne saboda ɗakin da nake kwana ni kaɗai ne a ciki shiyasa nake amfani da guda ɗaya. Matashin yana da laushi sosai sannan kuma yakan sa ka barci mai, mai annashuwa.

To gidana dai yakan ci wutar lantarki na akalla naira dubu ashirin a wata. Yakan kai dubu ashirin a wata, sannan kuma yakan bani damar da zan tattala shi wanda zan iya kashe firiza, in kashe wasu abubuwa da ke ɗaukan wuta sannan kuma na yi amfani da abubuwa kaɗan don dai na tabbatar da cewa ban ɓarnatar da wutar da nake amfani da ita ba.

Eh, ina bin ƙa'idodin aiki. Asali ma, aikin da nike yi ta bin ƙa'idodi ce da oda. Tunda ni soja ce, ni soja ne kuma dole nake bin ƙa'idodin da aka sa. Wanda karya ƙa'ida yakan sa ka je ka fuskanci hukunci. To ka ga in dai baya zama dole ba, babu yanda za a yi. Ati in karya ƙa'idodi, dole zan bi ƙa'idodi a bisa yanda aka tsara su.

Nakan yi amfani da wayata na lokuta da dama. Nakan yi amfani da ita a yanzu, sannan kuma a cikin sa'o'i ashirin da hudu da muke da su a rana. Nakan yi amfani da wayata ta tsawon sa'o'i goma sha huɗu. Ina ta ƙoƙari ne yanzu ma, naga yanda zan samu saukin rage hada-hadar da nake yi da wagga waya a hannu ta. Saboda in samu saukin sauran hidimar da ake yi ta rayuwar duniya ta yau da kullum.

Nakan zama a kan gwiwa. Ina zama a kan gwiwa na sosai. Nakan yi sa a lokacin da nake ibada ta, ta yau da kullum. Sannan kuma nakan yi ta don motsa jiki. Sannan kuma nakan zauna a kan ta duk sanda nake sha'awar na zauna a kan tabarma domin tattaunawa ko kuma cin abinci. Zama a gwiwa ba wai rauni ba ne. Zama a kan gwiwa yakan nuna maka cewa, eh har yanzu jiki na da ƙarfi-ƙarfi da za a iya yin sha'ani na yau da kullum.

Ina shan ruwan ƴaƴen itace musamman ma wanda suke ƙara lafiya da garkuwa da kuzari a jiki. Nakan sha ruwan kwakwa wanda hakan yakan sa kwakwa ta ƙara maka lafiya da garkuwa a cikin jikinka. Ni ma'abocin ƴaƴen itatuwa ne. Ka ko ga ma'abocin ƴaƴen itatuwa? Ai sai ya haɗa da sha da ci da duk abin da itatuwan nan suke ɗauke da shi. Ila ga lemon zaƙi ne, kankana ne, kwakwa ce ko kuma wasu kayan itatuwa irin na daban-daban na rayuwa.

Nakan je kasuwa ne a duk sanda kayayyakin da nake bukata suka ƙare ko kuma nake sha'awar siyan wani abu da na gani ko kuma ƙarawa a abubuwan da suke a gida. Zuwa na kasuwa, na kan yi zirga-zirga a ciki. In zan je siyan takalmi ne, na kan je shagunan da ake saida riguna na dudduba, na je na wanduna, na je na sauran abubuwa kafin daga bisani in faɗa inda ake saida abun da ya kawo ni. Kafin na siya, na tattara, na koma gida.

Eh, sau nawa nake wanke tufafina? Eh to indai na sa tufafina yayi datti ai zan wanke. Bai da wani ƙa'ida, duk sanda na sa shi ko yau, ko gobe, ko jibi, ko gata wallahi wanke sa zan yi.

Gaskiya ba na tara tsabar kuɗi, ni ma'abocin kashe kuɗi ne. Na yadda in ka samu kuɗi, su biya maka buƙata ba wai ka ajiye su ba. Ina da wanan 'yar dan, amma dai na kan juya abin da zan samu taro sisi don sha'anin rayuwa ta yau da kullum.

Eh to, gaskiya a da nakan koyi wata yare amma a yanzu bana yi. Ina koyan yare ne saboda duk inda naje na dam samu yadda zan iya mu'amala, ƙananan mu'amala da al'ummar da ke jin wannan yare. Alaƙa da cinikayya ne da kuma magana ba mai zurfi ba, wanda hakan zai ƙara saka ƙarfin sanin wannan yare da kuma danganta ka da zama da wa'innan mutane.

Nakan magance matsaloli a gurin aiki ne ta hanyar sanin menene asalin abin da ya tado da wannan matsala. In muka samu asalin jijjiyar ita matsalar, so yakan bamu sauki gurin samun yadda zamu magance ta. Mukan samu mu tattauna a tsakaninmu, mu kakkawo shawarwari sannan kuma mu kakkawo mafita wanda daga baya sai mu haɗu, mu zauna mu fahimci juna muyi aiki da shi.

Ina karɓan baƙo ne ta hanyar da zan sauke sa na bashi makwanci sannan kuma na ciyar da shi na kuma kula da shi na iya tsawon lokacin da zai yi a tare da ni. Ina kula da baƙo ne ta wannan siga saboda haka na taso naga ana yi a cikin zuri'a ta kuma ni ma ita na koya ita kuma nake yi.

Nakan duba saƙonnin aikina kamar sau uku a rana. Saboda wani zai iya shigowa da daddare a kawosa ka duba da safe ka gani wani kuma da rana. So uku nake dubawa don dai na tabbatar da cewa babu wani saƙo da ban gan shi ba akan lokaci. Wani yakan kasance yana buƙatar gaggawa wani kuma baya buƙatar haka.

Gaskiya na fi kuzari da safe, saboda da safe indan ka tashi ba ka yin tunanin komai, kwakwalwanka takan zama daidai akan seti. Sannan kuma za ka ji daɗin duk wasu abubuwa da kake yi. Don haka na fi ƙaunar yin duk wani abu da nake son yi da safe.

Eh na kan kalli wayoyina a cikin sa'o'i biyar, sa'o'i ashirin da hudu na rana. Na kan kalla na tsawon sa'o'i goma sha biyu zuwa goma sha biyar. Nakan samu, ah, saukin yin wannan abubuwa ne saboda duk wani abu da nake yi a rayuwa yana kan wannan manhajar wayata ce. To in karatu zan yi ma da wayan ne, in ma zan kalla fina-finai ne shi ma da wayar nake yi.

Eh to gaskiya ba ni da dabba a gida kuma ba na da sha'awan ajiye dabba a gida. Imma ina so na ajiye, sai dai na ajiye kamar rago wanda in lokaci yayi zan iya ci ko akuya ko kaza. Amma ni ba ma'abocin ajiye dabbobi a cikin gida bane.

Eh, nakan karanta littattafai musamman ma littattafan da suke ƙunshe da tarihin rayuwa ta mutanen da ta zuwa yanzu, wanda hakan yakan ba ni daman na san abubuwan da suka faru kafin zuwanmu duniya da kuma yadda aka yi mulke mulke da sauransu.

Gaskiya a duk cikin tufafi na fi son in saka jumper, wato shiga ce tamu ta Hausawa kaftan. In sa ta, in sa hula ta, ƙube sannan in ɗauko takalmi ta, in saka kufa ke nan in sa ta, in tafi duk inda zani. Ina sha'awan sa wa'innan tufafi ne saboda suna fito da ni da, kuma al'adata, da kuma tarbiya ta, da kuma yadda na taso.

Ina taimakawa mutane ne a duk lokacin da naga mutum yana neman taimako. Nakan taimaka da abun da nasan bai fi ƙarfi na ba wanda ya ƙunshi abinci, kayan sawa, kuɗi da dai sauransu. Nakan taimaka mutum ne in naga yana cikin wani yanayi na rayuwa ko da kuwa ban san sa ba. Indai na gani nakan zo masa a bisa mamaki na mai wa innan abubuwan amma kuma wanda na sani shi ma nakan taimaka masa indai harkar taimakon ta taso.

Eh nakan ajiye makullai na a cikin aljihu na ne in dai zan fita, saboda gudun mantuwa akwai ɗan wani ƙaramin aljihu a cikin wando na, nakan sa su ciki. In kuma tafiya ne zan yi mai nisa wanda na san zan jima ban dawo gida ba, nakan sa makullai na a gefen jaka. Wanda hakan ya kan sa a duk sanda na ɗauko jakata zan dawo, to makullan gida na suna ciki. In ta mota na ne in ba da ita zan tafiya ba, nakan ajiye ta a cikin gida a durowa, wanda na san duk sanda na dawo zan duba kuma in ɗauka na yi hada hadar rayuwa da ita.

A nakan shirya ayyukana ne ta hanyoyi da dama. Nakan ɗauki wata littafi na, na duk rubuta wasu abubuwa da nake bukata na yi a cikin wani shekara ko a wata ko a rana. A duk abin da naga na cimma nasara, nakan ƙoƙari na ɗauki biro na ja layi na tabbatar da cewa wannan ya wuce kuma ba zai dawo ba.

Aƙalla nakan yi tafiya mai nisa a ƙafa ban san adadi ba. In aka ce za a auna sa, zan maka iya tafiya ta kilomita hamsin a ƙafa. Ba wai wasa ba, dan na yi sa ya fi so ɗaya, so biyu, so uku. A irin aikin da nake na, aikin soja, mukan yi tafiyan da yafi mata wannan a ƙasa. Amma ni dai zan iya yin wannan ba tare da na samu wata rauni a jikina ba ko wata gajiya da za ta hana ni motsa. Amma a rana kawai ina tashi, nakan motsa jiki, nakan yi tafiya da za ta iya kai kilomita goma a ƙasa, wanda zan je in dawo, in je in dawo.

Eh ina, ina raba ayyuka ga mutane. Duk aikin da na san cewa ba zan iya yin sa ni kaɗai ba, nakan raba shi ga al'umma, sannan kuma in aikin da zan biya ne, shi ma nakan bayar na biya din. In wanda zan iya ne zan yi, amma nakan raba wa mutane aiki ne don na samu saukin gama shi, sannan kuma su biya mun bukata ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ba tare da kuma ka ɓata ma mutane rai ba, ka musu wani abu da ba ka jin dadi.

Gaskiya na fi son kayan zaki akan kayan gishiri. Asali ma kayan zaki shi ya fito da mu, zaki da maiƙo shi ya fito da mu birni. Yau ina amfani rayuwa ace baka shan kayan zaki? Ah kayan zaki duniya ce saboda ba duk kome ba ma za ka ji daɗi in ka ce shi zakin nan zai ƙarasa maka daɗi sai dai kuma cutar da zai baza maka a cikin jiki daga baya ka zo kai ta neman magani. Haka ita ma gishirin in ta yi yawa a jiki cuta ce. To amma ni dai gaskiya na fi son shan kayan zaki da cin kayan zaki.

Eh ina yin wuta da itace ba don komai ba, don shan ɗumi. In kaɗan sha ɗumi da itace, in ku ka je ku ka samu iccen ku a daji sai ku zo ku haɗa wuta kuɗan sha ɗumi. Ku nishaɗantar da kanku sannan kuma ku ɗan huta.

Ni kam a matsayina na aikin soja, muna amfani da kayayyaki masu yawa, da bindigogi manya manya da makamai masu linzami wanda muke amfani da su a filin daga, a kan maƙiya, ƴan ta'adda, da abokan hamayya. Akan rasa rayuka da dama amma kuma Allah na bamu nasara a duk sanda muka samu muka tunkare su.

No, him say you go cut here inside. Inside bush. You go cut here then you farm outside. You park outside. He say no plenty. Na him they even push am say oga put like two, two bags of beans, two bag of, uh, soya beans because you know, this is the only thing you can do and it doesn't-- Even if you hope, you can allow it to continue growing inside bush. Inside bush, yeah, and you can still get.

A'a nakan sanya bel kullum. Nakan ci ɗamara na ɗaura bel na, na, na yi zanzaro. A yanayin aikin da nake ta aikin soja, sojan Najeriya, duka kayan da muke sawa mukan sa bel. Ai bel dole ce kullum sai dai in ban sa kayan aiki ba amma nakan saka bel a tattare da ni.

Eh to ni ba ma abokin daukar hoto bane, ni ba wai na cika son daukar hoto bane. Ina dai dauka, in jefi jefi haka. Saboda ko a yanayin aikina ba aiki bane da muke buƙatan a dinga daukan mu hoto haka a ko da yaushe. Jefi jefi dai mukan dai dauka, amma ba wai haka ba kamar yadda wanda suke son daukan hoto suke, wayanda aka kira da photogenic.

Nakan yi amfani da WhatsApp gurin aikawa da sakonni cikin sauƙi da sauri-sauri a yanar gizo-gizo. A lokacin da babu shi wannan a WhatsApp din, nakan amfani da hanyar sada saƙonni na na waya, na tura sannan kuma na wannan, na samu na karanta.

A duk cikin burodi dai, du dani ba bahillace ni bane amma ina cin burodi sosai. Na fi son burodi da aka yi shi a wata guri da muke kira Market Square. Biredin su na da masifar daɗi, tana da taste, tana da launi mai kuma kyau. Sannan kuma a duk sanda ka ci wannan biredin sai ka nemi ƙari kuma yakan jima bai lalace ba kaji shi da taushin shi. Da daɗin sa. In na siya yakan mini sati.

Tabbas ina cizon farce na. Kuma wallahi ni kaina ban san sanda na fara wannan harka ta cizon farce ba. Nakan ciza farce na, nakan yi sa ba wai ko da yaushe ba. Amma kuma na saso ina cizon farce ne. Koraina ne ya ɓaci na kanci ka gani ina cizon farce. Kuma cikin farin ciki nake za kai ga na sa hannu a baki ina cizon farce. Abu ne da nake so, abu ne kuma mai daɗi.

Kai jadawalin aikinmu yana da wahala saboda kamanni a matsayina na soja. Ina dai bacci ne kawai in tashi amma ba ma na sanin inda muka dosa saboda sai yanda aka yi dakai. Zaka iya tashi yanzu kaji ka a filin daga anjima, za kuma kaji ka a filin daga yanzu kaji ka a gida anjima. Za kuma ka iya kaji ka daga filin daga yanzu ka koma gurin wani filin dagan. Sannan kuma dole zaka dinga bin ka'idoji na aiki kana bi, kana yi kuma kana biyayya ga manyanka sannan kuma kana ba ma yan ƙasa dakai su ma bindoka da oda.

Eh to gaskiya ina kulle ƙofa na ram. Kullum na kan kulle ƙofa ta. In na zo kwanciya na kan kulle ƙofa. In na fita gida, in zan fita na kan kulle ƙofa. In ina ciki na kan kulle ƙofa. Shi ma wani launi ne ko in ce wata harka ne ta tsaro da kare kanka daga al'amuran da suke faruwa na yau da kullum.

Eh to gaskiya na fi son in gani a daki babba. Wanda duk zan iya fancamawa, in sakata, in wala, in yi tsalle, in yi gudu, in yi nishadi. Ya sa ko da na tashi yin ɗaki nayi babba a gida na wanda da ni da iyalai na zamu dinga gwangwaje wa, mu jajjage duk lokacin da muke so.

A matsayina na ma'aikacin soja, ai dole mu sa unifom. Muna sa inifom. Unifom din mu ma na ƙasar nan ta Najeriya ta soja daga kala ɗaya zuwa kala shida ne. Muna da kala ɗaya wanda ake kiranta ceremonial wacce muke sata a duk lokacin da muke da wani taro na nishadi da nishaɗantarwa. Sannan kuma na biyu muna da wacce ake kira da service dress. Mukan sa ta ne a duk lokacin da buƙatar ta ya tasu ko akwai wani taro da za a yi ko kuma a gurin ibada da dai makamantansu. Sannan kuma ta uku, ita ce mess kit. Ita kuma mukan sa ta ne duk sanda ake wani taronmu mai suna Regimental Dinner. Sannan kuma na huɗu mukan kira ta jacket. Tana da aljihuna guda huɗu. Takan-- akan sa ta ce a duk ranar Litinin a je ofis in kana ofis ke nan ba filin daga ba. Sannan na biyar kuma mukan kira ta school boy. Ita akan yi zanzaro ne a sa bel sannan ka ɗauko takalminka bel su ji guga kamar ba za su yi squeezing ba. Sannan kuma na shida ita ce camo wacce muke amfani da ita a filin daga da kuma duk wani al'amura da zai sa muyi kaca kaca. Sai kuma kayan gida wanda muke sawa a duk sanda ba ma filin daga ko gurin aiki.

Nakan yi addu'a kullum, kullum. Nakan yi addu'a kullum ina tashi da safe. Abun da nakan fara yi kenan, nakan yi ibada na gode wa Allah da rayuwa da ya bamu da lafiya saboda Allah shine abin godiya. Don.

A nakan gaishe da mutane ne cikin raha, cikin nishadi da gaisuwa. In ka tashi ka tashi ka gaida mutum ka ce mar ina kwana, an tashi lafiya, ya aka ji da iyali, ya aka ji da jama'a haka dai. In kuma ba mai jin yaren ka bane sai ka gaishe sa da yaren da yake ji in kana ji.

Eh, nakan sa hannu ne a duk lokacin da sa hannu ya taso. Kuma, sa hannu na yana ɗauke da lanƙwasar sunana ne, da ɗan zane-zane-zane-zanen sunana, da kuma jan layi-jan layi a kan sunan. Shi ne yake daidai sa hannu na.

Gaskiya ni ba ma abocin zuwa gurare da wuri bane. Nakan je ne daga baya-baya, ko kuma ana farawa na shigo ko kuma ana tsakiya sai na tawo sai na shiga ta baya. Bana zuwa saboda a san cewa ga ni na shigo. Nakan zo ne, ba mu ne ake cewa "I bamfadi", ba a kwana da ku ba, an tashi da ku. Su daga baya baya nake zuwa.

Eh to, a inda nake yanzu babu rufin fanka a ɗakina, Babu inda nake a rufin ɗakina amma kuma, a ɗakin da nake zama, a gida na, ina da fankoki, Duk ɗaki akwai fanka, duk ɗaki akwai fanka. Don bamu iska, da zamu huta da shi.

Ina amfani da sabulu ne na wanka kala uku. Ina da, ina amfani da Forsyt Combat A sabulu wanda yake mun kwana kaman goma sai ya ƙare. Sannan kuma ina amfani da Siri, Siri zai iya mun sati biyu sai ya ƙare, sai kuma ina amfani da Carrot shi ma sati biyu yake mun kafin ya ƙare.

Ina sha'awan kallon faɗuwar rana, ba ma faɗuwarta kaɗai ba har da fitowarta. Abu ne wanda yake sa ka yi tunani a rayuwa cewa yanzu inda ranar nan ta fito ta koma, kai ma haka yanda ka fito daga Allah za ka koma. To haka ya sa muke fatan Allah ya sa mu koma mu cika da imani.

Ina sha'awar buɗe taga, saboda in na buɗe tagar ɗakina, na kan ga duk wasu abubuwa da suke wucewa. Na kan ga mutane, na kan ga hada-hada, sannan kuma yakan bani tsantsaro da kula da abubuwan da suke wakana a wannan guri da nake.

Eh nakan sanya tabarau musamman ma lokutan iska da kuma lokacin da naka tafiya guri me nisa. Ina sanya tabarau ne don ya kare duk wani nau'i ta iska da sauransu da zai faɗo cikin idanuwa na. Sannan kuma in rana yai yawa shima nakan sa shi ya rage mun zafinta da radadi a cikin idanuwa na.

Eh tabbas ina ƙaunar ɗakina yayi haske, siyasa nakan sa masa glob sannan kuma na bisa ita ma da na'urar zamani ta sola wanda ko da wuta ya dauke shi wannan solan, zai haskaka ɗakin ya haskawa. Shi fa haske an ce rahama ne, ka ko ga dole mu so haske. Duk wanda baya son haske ai baya son rahman Ubangiji kenan. Don haka haske na ɗaya daga cikin abun da muke so. Allah ya haska mu, ya haskaka rayuwar mu, ya haskaka abincin mu, ya haskaka zuri'an mu, ya kuma haskaka neman mu, ya haskaka duk wani abu da muka taɓa na alkhairi.

Eh to nakan tofa miyau ne a cikin inda shara ike ko kuma a gefen da datti yake. Hasali ma ni ba ma'abocin tofa miyau bane. Amma nakan tofa ne duk sanda aka ɗan samu wani abu da ya ɗan tada min hankali ko kuma wani abu da ban buƙatan gani. Misali ka zo wucewa sai ka ga mushe a dabba ya mutu ba a je an haƙa rami an sa shi ba an bar sa kawai ya fashe ƙwari na bin sa da sauransu.

Eh, bana kunna tsaron batiri, bana kunna shi, bana kunna shi saboda batiri na gaskiya nakan aiki da shi ne. Sai lokacin da naji ya kare kaf. In ba wannan ƙariwan ya yi ba bana samun annashuwa, sai na ƙarasa sa a caji a kan power bank. In ya caju yayi ƙarfi sai kuma na ciro ta na cigaba da amfani da ita.

Eh to gaskiya, ni ba ma'abocin zuwa aiki bane lokacin daidai. Ina dai zuwa aiki a duk lokacin da ya kamata amma gaskiya bana zuwa aiki yadda ake tunani. Na kan je aiki ne a ko lokaci ya ɗan wuce ko daidai lokaci. Ni asali ma ba mutum ne ba mai zuwa gurare akan lokaci ba. Lokaci na ɗaya daga cikin abun da bana zuwa guri akan.

Eh nakan tsarkake gidanmu kaman so uku, so huɗu, so biyar a rana. Hakan ma yakan ɗan bani dama. In dan samu na gyara gidan, a share shi, a goge shi sannan kuma a aje abu duka inda ya kamata a aje. In ruwa ne a ebo, in bola ne a zubar, in gado ne a gyara. S-s-hakan yakan sa mu tsaftace muhallinmu, ya zama fes fes, gwanin sha'awa wanda ko kai ka zo sai ka yi sha'awan ka zauna ciki. Tsabta na ɗaya daga cikin abun da aka koyar da mu a addinin da muke ciki ta musulunci.

Eh ina iya ɗaura ƙulli, duk da dai ni ba ma abokin ɗaura ƙulli ƙulli bane, ƙulli sai mata. Amma in ta kama in ƙulli ina ƙullewa ina daure shi in ƙulle. Wannan abu ne mai sauƙi ga duk wanda ya taso tare da mata a gida. Dole ne za ka taya su kaima kuma dole za ka ɗaura.

Eh, nakan motsa jikina, a kullum, na kaman tsawar minti talatin, Nakan yi shi ne, ba wai dun, eh ina so ba, amma nakan yi shi ne don samun lafiya, daga, da jikina da kuma tattalin jikina, dun an ce lafiya uwar jiki. So kaga dole mu dinga motsa jini, ba dun komai ba don mu tabbatar da lafiyar mu, mu tabbatar da kuma komai namu na tafiya daidai.

Eto, nakan rubuta rahoto kamar sau ɗaya, sau biyu a duk lokacin da rahoton ya taso. Ina yin shi a duk sanda ya taso. Nakan kuma ƙoƙari na tabbatar da na rubuta abin da ake buƙata a kan wannan rahoton. Na kan yi shi ne a bisa labarai, ko a bisa wani saƙo da ake buƙatan aikawa ko kuma wani abun al'ajabi da almara da ake tunanin ya cancanci a yi shi ko kuma a tura shi. Na kan yi shi ne a cikin nishaɗi da kuma cikin jin daɗi.

Nakan yi tafiya zuwa gurare, gurare da nake son zuwa. Wasu guraren a ƙafa, wasu guraren a mota. In zan yi tafiya mai nisa, gari zuwa gari nakan bi mota. In ƙasa zuwa ƙasa ce ko kuma gari mai nisa a cikin ƙasa ta, nakan bi jirgi. In ina tafiya a mota, na fi jin daɗi saboda ina ganin sababbin gurare, ina ganin yadda wasu abubuwa na rayuwa suke wakana sannan kuma ina ganin yadda ake hada-hada na yau da kullum.

Eh, nakan sanya agogon hannu ba don komai ba don na dunga ganin lokaci, lokaci. Ina ganin shi ina kuma nishaɗantarwa. Ina yin duk wani abu da suka fuskanci. Kar na saɓa alƙawari. Nakan sa agogo ne saboda ya dunga tunatar da ni cewa lokaci baya jiran kowa. Lokaci tafiya yake, so duk abinda da zan yi na dunga amfani da lokaci.

Gaskiya nafison dai tsayuwa, nafison tsayuwa amma kuma nafison zama saboda wazai ta tsayuwa. A duk tsayuwa akwai gajiya. In ka tsayuwa, iya tsayuwa akwai gajiya. So wannan abun kesa.